Kana fi son fensir ko alkalami? Yana fi son alkalami ne fiye da fensir. Amma ko da shike akwai abun da na son yi wanda zai buƙata fensir, to zan yi amfani da fensir. Akwai wani abun da nakeyi ko ina son yi kuma wanda zai bukata alkalami to zanyi amfani da alkalami.

Ku gaya mana yanda ake ajiye abinci a gida. Mukan ajiye abinci, idan abincin da an dafa ne, dafe fe abinci to mu kan kulle mu rufe, wani lokaci mu sa a cikin firij. Idan abinci ne wanda ba a riga an dafa ba, mu kan sa a cikin robobi ah mu kulle mu rufe, robobin da suke dai ah murfi mu rufe su don kar ɓera da wasu abubuwa su shiga ciki.

Gaya mana game da abin da kuka gani ko kuka hau. Akwai wani tudu a garinmu wanda ke da tsawo sosai. Wannan tudu tudunn e wanda mukan ce idan mutum ya ha wannan tudu, yakan gan dukan duniya. Amma magana ne kawai. Idan mutum ya hau, yakan ga wurare da yawa, wurare daban daban. To tudun da na taba hau kenan.

Yaya kuke huta a tsakiyar ranar aiki? Eh yanda muke hutawa idan mukayi aiki sai mu ga mun tura aiki sai wani lokaci to idan a tsakiyar rana sai mu huta mu sha ruwa idan za mu iya ci gaba mu zamu ci gaba. Idan ba za mu iya ba kuma sai mu bari sai wani lokaci.

Ku gaya mana game da wurin da kuke son komawa. Wurin da zanso in koma shine kasan Ebonyi. A wurin nan ne nayi bautan ƙasa. Gaskiya naji daɗin wannan wurin. Abubuwa baya da tsada, yanada sauƙi a wurin. Don haka kuɗin albashin da ake biya na na matsayi na na ƴan bautar ƙasa, kuɗin nan yayi min auki sosai. Don haka zan so in koma wannan wuri.

Gaya mana game da sun rage a zuciya na, amma wanda zan kawo shine littafin Mai Sarki. Shi ya rage a zuciya na sosai kuma abin da na dauki a ina ɗaukaka kenan sossai.

Ina da kuma yaushe kuke jin natsuwa sosai? Inda nake jin natsuwa sosai shine gidana kuma ranar sati, don wannan rana bana aiki. To na kan yi abubuwa da yawa, na kan zona in yi tunani, in yi wasu abubuwa.

Shin akwai abubuwa da kuke tara wa kufa da game da su? Eh, ina tara kuɗi da kuma awakai. Ina tara kaji da kuma abubuwa da nake tara wa ke nan.

Makada da maroka a wurin biki, ku bamu labarin yadda suke rera yabon mutane. Makada da maroka a wurin biki, yanda suke, uh, ɗaukaka mutane ko ko kuwa yabe, yaben mutane a biki shi ne za su nemi sunan mutum nan, su nemi matsayin mutum nan, su san aikin da yake yi, za su fara waƙa suna ɗaukaka shi, suna yabe shi game da matsayinsa domin ya samu yaji daɗi don ya basu kudi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh, kyautan da ke mafi mahimmanci ga wanda ke ansa kyautan da kuma kyauta wanda ke da wanda zai dawo ma. Ko kuwa idan ma bai zai dawo ma ba zai daɗe. Kuma kyautan da ba kyauta wanda zai lalace da sauri ba.

Kuba mu labarin man shafawa iri su rob a gidan ku. Munada su da yawa akwai olive, akwai aboniki, wanda ake kira aboniki, akwai kuma wanda ake kira se shaba to munada su.

Me za ku yi idan gobe kuka farka a wata ƙasa gaskiya za ku ji mamaki kuma zai zan ji tsoro? To mutumi ya, ya farka a wani ƙasa wanda bai sani ba dole ya fara ji mamaki kuma ya ji tsoro.

Wa yau ke fada game da wannan kalmar na ci zan yu da lokaci da ta ke kaiwa. Wayoo, ai magana ne, ah, a turance aka ce wisdom wato idan mutum ya iya yin amfani da ilimin wanda ya samu, wanda ya, ya, ya samu, ya yi wani abu da shi wanda zai taimake kansa kuma ya taimake mutane to zamu ce wannan ya na da wayo sosai.

Shin muryar kaya da kaya ko aiki da aiki tana nan a unguwarku ba tare da kuɗi? Eh, yanzu gaskiya ban sani ba. A da akwai ta amma yanzu ban sani ba. Don ya daɗe na gan wannan abun a unguwarmu.

Kano tumbingiwa, ku faɗa game da kirarin, garuruwa da ma'anarsu. Gaskiya wanda zan iya tuna yanzu sune kasar platue da kuma akwa ibom wato kasar platue muna kira kasar mai salama da kuma adankai. Um, na Akwa ibom ita ce ƙasar mai albarka.

A ganin ku me girmama manya yake nufi? Girmama manya yanayi nufi yabo da daukaka ga wanda suka girme ka. Ka nuna masa a godiya idan suka yi maka abu kuma ka girmama su, ka yi musu yabo.

Me kake yi don ƙara aiki? Nakan je nema ilimi domin in ƙara aiki. Masamman ilimi a ai abin da nike nema aiki da nike yi to nakan je in nema ilimin karuwa a wannan hanya domin in samu cin gaba.

Yaya kuke kwantar da hankalinku idan alamura suka masa? Gaskiya nakan nema abun da zanyi wanda zai kawas da wannan abun dake kawo alamuran nan, da ke kawo abin da ke sa ah, hankalina ya tashi. To, in nema abin da zan yi wanda zai subtituting wannan abun.

Yaya rayuwa take sauyawa idan mutum ya koma birni? Gaskiya rayuwa ba ya sauƙi idan mutum ya koma birni domin akwai abubuwa da yawa wanda mutum bai sani ba kuma bai iya yin ba. Don haka mutum zai buƙata ya koyi abubuwa da yawa.

Waɗanne kalmomin kuke amfani da su da mutane wani wuri ba za su gane ba? Akwai kalmomin da muke amfani da su da, ah, 'yan uwana wanda muke juya harshen Hausa upside down. To, idan muka yi wannan, mutane ba su a gane abin da muke faɗa.